Wane 'ya'yan itace na fi so? Gaskiya kam ina so 'ya'yan itace sosai. A'a, zamani yanzu yana da amfani sosai ga lafiyar jiki. 'Ya'yan itacen da na fi so shine kankana da kwakwa da dabino. Na can so aful ma amma aful yana da zan sada. Sa'an nan wanda bana so gaba ɗaya shine A'a wannan ba lalle ba, tun da baya tambaya ba lallai sai na faɗi wannan ba. So na fi so kankana da kwakwa. Nakan ci ayaba. Bana cika in so mangwaro. Eh, nakan ci abarba. So 'ya'yan itace da na fi so ke nan.

Yaya dangantakarku da abokan aiki? Ni kan banda damuwa da abokan aikina. Tafiyan mu tare muke, ba wani matsala muna ganar da juna, muna taɗi muna magana. In an bamu aiki tare muke yi mu gama kuma aikin nan a lokacin da ya dace. An tammaka ma mutanen da suna buƙatar taimako mun kuma ba da lissafi. Abin da muka yi ga shugabaninmu ba cikin gaskiya dangantaka da abokan aiki na dai dai ne, babu matsala ko kaɗan. Wallahi tafiyar mu tafiya mai kyau ne tafiya mai daɗi.

A wurin aikina yanzu ba a, yamayaman takardu irin na da. Ba a amfani da FIFA kuma. Komai da muke amfani da shi yana cikin kwamfuta ne yanzu. So akwai email, akwai flash drive da dai sauransu. Kwamfuta wurin aiki daban ne da kwamfuta nawa na aikain kaina. Sai takardan aiki da dai sauransu duka a kwamfuta suke. Ba ma yayin ajiye takarda irin na da kuma ba a cika yayan rubutu a takarda kuma yanzu. Wannan ya rage wahalar tattara abubuwa a ofis da naman inda za a ajiye su. Ya sa abubuwa sun zo da sauki sosai. Yauwa.

Wane irin takalma nafi so? To tambaya ne mai kyau. A, um, yanayin tafiya na ba takalmi iri ɗaya nake sa kowani lokaci ba. Musamman in zan je biki, takalmi da zan sa daban da takalmin da nake sa in ina gida. Daban ne kuma da takalmin da zan sa in misali, zan je guɗin safe na warware jiki. So, ina da takalma iri iri. Ina da kamar slippers wanda nake sa a gida, yayin tafiya a gida, muyi wanka. In dan je yawo, na ziyara ko dai na shan iska. Ina de kamar sneakers kenan wanda ake kira turanci sneakers ko canvas. Wanda ina sa in zan je gudu na warware jiki ko in zan je wasa, wasan ƙwallo. Sannan ina da takalmin da bature suna kira cover shoe wanda yana rufe ƙafa da yasosi gaba daya. Wanda naka sa in zan je ofishi ko zan je coci ko zan je biki na manyan mutane. Ina da takalma iri iri a wanda ina fin so ya dadanta da irin bikin da zan tafi ko irin ayyuka da zan yi.

Eh ina zama Kangwe wa. Eh ina zama Kangwe wa. Ban Nka ne da ma'ana wannan tambaya sosai ba. Amma dai ina zama Kangwe wa. In a na magana kaman, tunda bani tsufa diyaba. Bani da dogon kai, eh ina tambaya irin wancan gefe ne, babu ban da dogon kai. Ina bada girmama ga wanda suke gabada ni da kuma shugabanni na. Bani da matsala ko kaɗan. Amma na karfin jiki ne, ina zama Kangwe wa. Tunda bani tsufa ban da ƙarfin jiki na har yanzun. Eh wa.

Ah wannan, wannan tambaya, kuna amfani da ruwan rijiya? Ya sa na yi tunanin tarihi sosai. Ah na tuna da ƙoicin gaba sosai kam. Ai kwana biyu ne da mun yi amfani da ruwan rijiya. In kamanna je ƙauye inda kakana yake, har yanzu a wurin ana amfani da ruwan rijiya. Amma gaskiya kam a nan inda nake da ni da iyalina, ba mu amfani da rijiya. Kaman shi yarona ma zai yi girma, zai ji labarin rijiya ne. Kaman sa mu zara fimon je ƙauye, to me ya yi wa zai gani rijiya, zai san rijiya. Amma ban ce zai san inda ake amfani da rijiya ba, bai san abin da ake kira buga, haka nan ba. A zamanin can za su sosai abubuwa sun jaru sosai. Gaskiya a yanzu ba mu amfani da rijiya amma a da lokacin da na yi ƙarami fiye da haka, lokacin da na kan tasowa, muna amfani da ruwan rijiya. Yauwa.

Ina amfani da hannun dama. A inda muke son sabin ya zama kamar laifi ne ka yi amfani da hannun hagu. In ana baka abu tun kana karami in ka karɓi da hannun hagu, iyayenka za su hana ka ace kayi amfani da hannun dama. Kana cin abinci da hannun hagu, za a hana ka, za'a ce ka rikaci da na dama. So abin ya sa mun koya da rubutu, da cin abinci, da wanke, da yanka nama ko kifi ko kayan su abinci, kayan dafa abinci. Ya sa mun saba amfani da hannun dama ne mu yanka. So nayi girma na saba da amfani da hannun dama. Ina amfani da hannun dama in yi rubutu, ina amfani da hannun dama in ci abinci, ina amfani da hannun dama in yi wanki. Ina amfani da hannun dama a fannin wasa wasa ma kamar na lawn tennis. Da dai sauransu.

Bisa ga yanayin aikina, bana cika samun lokacin ziyara amma na kan son ziyara wurare kamar filin hutu inda zan zauna in sha iska mai daɗi. In zauna cikin inuwa ya kan taimake ni in yi tunani. Na kan kuma so ziyara wuraren cin abinci. Wurare biyu da na fi son ziyara kenan.

Wannan tambaya me ba da dariya ne, yana iya busa tsaki. Gaskiya bana iya, ban iya ba. Ban iya abun ban san kuma yasa tambaye ne, bana dariya sosai haka ba. Ban san ko ɗan yanayin aiki ne ko ɗan yadda aka tarbiyya da ni bane. Amma yana da wuya ace mutum yayi magana da ni ko wani ya tashi mun da hankali, zan busa tsaki. Gaskiya yana wahala bana wannan.